Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? To, ta hanyar da muke sadarwa a wurin aiki, ta hanyar yin magana da juna. Saboda akwai wanda su suna ƙasa da mu, su ba aiki suke yi ba, sai dai mai komin kaza, ban kaza, hi kaza su aikin suke na. Shi yasa in muna so mu sadar da juna, za mu yi magana da su, su kuma sai su ji sadarwar wanda yake nesa. Ta hanyar muke amfani muke sadarwa. Sannan kuma idan mutum wanda za mu aika baya kusa, to mukanyi amfani da kiran waya mu aika ma wanda muke so mu sadar da shi. Sannan kuma in aiki ne ake so a yi wanda yake, yake kusa da kai, shi ma wancan ɗin yana kusa da kai, to za ka nuna mai ga yanda za ka yi aikin ko kuma ga yanda kake so aikin ya tafi. Ta hanyar nan muna yi kokari mu ga mun sadar mu juna. Sannan kuma bayan kiran waya, bayan yin magana da wanda zaka aika, sannan kuma in shi wakilin mu ne, to mukanyi haɗa taro ko a ce meeting wanda za mu sadar mu juna cewa ga abin da yake faruwa, ga abin da muke so da kuma abin da ya kamata a yi. To duk ta wannan hanyoyin muna yin kokari mu ga mun sadar mu juna, yinin aikin da muke bukata da kuma irin yanda muke so aikin ya tafi mana. Don haka hanyoyin suna da sauƙi sosai wajen da muke sadarwa.

Kana sanya safa kullum? A'a, ba kullum nake sanya safa ba. Ina sanya safa ne lokacin da ake buƙatar ta, ko kuma lokacin da nake aiki, lokacin ne nake sanya safa. In kuma safar ƙafa ne, to idan zan sa sau ciki, nan ma nakan ƙoƙari naga na sa safa. Amma in lokacin sanyi ne, to wannan ko da yaushe za'a ganni da safa a ƙafa. Amma idan ba lokacin sanyi ba, sai dai in zan yi aiki, zan sa safar hannu. In kuma zan sa sau ciki, to nan ma ina sa safa. Saboda idan ka sa safa da sau ciki, za ka ji baya damun ka. Sannan kuma za ka ga ƙafarka tayi fes fes. Amma idan ba safa, za ka ga ƙafarka har wani kaushi kaushi take yi. To idan aka ce lokacin sanyi ne ko don saboda sanyi ma, za kaga ka sa safa. Za ka ga safa ko da yaushe tana da amfani.

Ina kake tofa miyau? To, ina tofa miyau ne a inda ba jama'a. Inda na ga ba jama'a, nan nake ƙoƙari naga na tofa miyau. Saboda ba kyau ka ga cikin jama'a kuma ka zo kana tofar da miyau. Shi yasa idan zan tofa miyau, nakan duba ina ne ba jama'a. Ina ne yake da ƙarancin wucewar mutane, inda wani ba zai gani ba har ran shi ya ɓaci. Wani ba zai gani ba hankalin shi ya tashi. Wani ba zai gani ba, yayi Allah wadare. Shi yasa zan duba inda ba jama'a, ina wajen dattine ake tarawa, sai na zubar da miyau na a wajen. Amma kuma idan a gida nake, sai na yi ƙoƙari naga je ban ɗaki, na zubar da miyau na. Idan kuma a ce irin ina cikin waje ne mai tarin mutane, mai jama'a sosai, to zan yi ƙoƙari naga na samu abun da zan riƙa zuba miyau na a ciki. In har hakan ta ya taso. Saboda sau tari kamar ni idan ban da lafiya, sai ka ga miyau yana taruwa a bakina, sai zuciyata tana tashi. To sai na samu abun da zan riƙa zuba miyau na a ciki. Kaman irin hankici haka mai yawa wanda ko da na zuba miyan zai tare miyan. A haka nake zubar da miyau. Sannan kuma idan wajen ba ma tarin mutane, to zan yi ƙoƙari naga na fita, na je na zubar da miyau. Dan ka zubar da miyau a cikin jama'a, wani ba ya so, wani za ka ga hankalin shi ya tashi. Shi yasa nake zubar da miyau na inda ba jama'a.

Wane irin nama kuka fi so? To naman da na fi so, shine naman kayan ciki. Ina son naman kayan ciki sosai. Sannan kuma bangaren kaza ina son naman kaza. Gaskiya naman kaza ina son shi sosai. Saboda duka cikin nama ba naman da na fi so irin naman kaza. Idan na samu naman kaza, gaskiya ina cin shi sosai. Saboda naman kaza baya gyan sata. Shi yasa sau tari ma za a ga yana kiwon kaji. Duk lokacin da na ji marmari ya soma damu na, sai na kamo daga ciki na yanka. Shi yasa bana rabuwa da kiwon kaji. Ko dai yauce za a ga kaji suna kiwo a inda nake. Saboda ina son naman kaji. Amma kuma idan ka zo irin naman sa naman rago da dai sauransu ko ƙaramin dabba, to ina son naman kayan ciki. A kuma cikin kayan cikin, na fi son hanta. Saboda hanta, ina ci sosai. Saboda hanta tana ƙarin jini, tana yin abubuwa da yawa, tana ƙara lafiya. Musamman idan ka samu lafiyayyen dabba, to in ka samu hantarta, za a ga hantar bata da wata matsala. Za a ga hantar tana ƙarin jini, tana ƙara lafiya. Shi yasa nake a cikin kayan ciki nake son hanta. A cikin kuma naman da na fi so ina son naman kaji-kaza. Amma kuma irin na manyan dabbobi ne, to na fi son kayan ciki. Don shi nake amfani da shi sosai. Amma naman kaza don har kiwon kaji nake yi bana rabuwa da kiwon kaji. Saboda duk lokacin da nake bukata sai dai in kama kawai na yanka.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? To, abin da yake ba ni ƙwarin gwiwa a aiki ya danganta da irin aikin. Idan nayi aiki, nayi aiki aka zo aka yaba, aka ce aikin nan yayi kyau, to sai in ji na samu ƙwarin gwiwa sai na ci gaba da yin aiki yanda ya kamata. Ka san idan kana aiki ana ƙara ma ƙarfin gwiwa, ana ƙarfafa mu ana ce ma aikin ka yayi kyau, to wannan za ka ji gwiwarka ta yi ƙarfi, ka samu wata zumma ta yin aiki. Amma duk lokacin da za a zo a ce aikin nan bai yi ba, ba a san aikin nan, to za ga duk ƙwarin gwiwarka ya karye, ba ka da wani ƙwarin gwiwa. Za ka ga gwiwarka ta yi sanyi, ba ka da wani kataɓus. To amma duk lokacin da nayi aiki aka zo aka duba aikin na aka ce, "kai aikin nan yayi kyau", to wannan yana ƙara samun ƙwarin gwiwa. Sannan kuma abu na biyu, idan na je aiki na samu kayan aikin duk da ake buƙata na gansu akwai su, to wannan ma yana sabmun ƙwarin gwiwan nayi aiki. Amma idan ka je ka ga ba wani kayan aiki wadatacce wanda za ka yi wannan aikin, to ba wani ƙwarin gwiwa da za ka samu, sai dai kawai kana aiki ne a kasale ba za ka ji daɗin yin aiki ba. Sannan abu na uku, a ce aikin da za ka yi an gama komai kawai da ka je fara aikin za ka yi ba wanda za ka je ka tadda. Kamar ni da nake ayan vendor sai kafinta sun buga. To idan na je na tadda a ce kafinta ba su buga ba, ai ka ga bazan ji daɗi ba, bazan samu ƙwarin gwiwar yin aiki ba. Amma da na je na tadda kafinta sun gama komai, ni kawai ake jira, to ina samun ƙwarin gwiwa. Naji-naji daɗi a wajen aiki. Sannan abu na huɗu, wajen biyan kuɗi. Idan aka ce wannan daman shine kankat, idan aka ce ana biyan ka yanda ya kamata, aikin da za ka yi za a biya ka abin da ya dace, a ba ka abin da ya kamata, to ai za ka samu ƙwarin gwiwar yin aiki. Saboda shi kuɗi, koyaya aka ba ka kuɗi, to za ka ji daɗin yin aiki sai ka ji wani ƙarfi a jikinka sai ka ji duk abin da kake so ka yi na aiki a wannan lokacin ka, kana kokari ka yi.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin hamma. Saboda addinina ya koyi da ni lokacin da kake hamma, ka yi ƙoƙari ka rufe baki. Ba zan taba mantawa ba lokacin kakata take faɗa min cewa idan ka yi hamma ba ka rufe baki ba, bakinka zai tsaya a haka. To shi ya sa tun lokacin nake ƙoƙari, naga idan dai na yi hamma, na rufe bakina sosai. Saboda kanna ƙi rufe baki, bakina ya maƙale. Sannan aka zo aka ce idan ka yi hamma ba ka rufe baki ba, to ƙuda zai fada ma. To mu kuma a lokacin ba abun da muke ƙyama irin ƙuda. Na farko an ce bakinka zai maƙale, sannan kuma ƙuda zai fada. To ka ga baki ya maƙale, ƙuda a ciki kuma. Ai ƙarshen ƙazanta kenan. To shi ya sa tun lokacin nake rufe baki. Sai kuma da na girma sai aka nuna min cewa addinina ne ya sa idan ka yi hamma ka rufe baki. Saboda shaiɗan yana zuwa yi ma fitsari a baki. Kuma haka ne. Idan kana hamma ba ka rufe baki, to akwai cututtukan ma da a ilmance a kimiyya za su iya fada ma cikin baki. To ka zo kana kan hanya ma a tunani irin na ɗan adam ma kana wangala baki kana hamma ba ka rufe wa. Ai bai ma yi ba. Saboda a in ana neman mutum adalli kai ba za a saka a ciki ba. Saboda kana wangale baki a hanya kana buɗe baki ko da yaushe. To shi ya sa nake ƙoƙari naga duk lokacin da zan yi hamma, hannuna yana kan bakina. Bana bari na yi hamma ba tare da na rufe baki ba. Saboda rufe baki a addinina wannan shi ya koyar da ni. Shi ya sa nake ƙoƙari naga na rufe baki ko da yaushe. Duk lokacin da na yi hamma, zan ga na rufe baki. Zan sa hannuna na rufe baki. Bana barin bakina a buɗe. Saboda shaidan ka yi min fitsari a ciki sannan kuma na zama alalin mutum wanda baya barin bakinshi a buɗe ko da yaushe. Shi ya sa nake sa hannuna rufe bakina lokacin da na yi hamma.

Nawa ne yawan danginku a gida? Kai ai yanzu wani aiki ka bani mai zaman kanshi. Saboda idan na ce zan lissafa ma yana yawan danginmu a gida, to gaskiya za a ɗauki lokaci tukuna kafin na faɗa ma yawan danginmu. Amma ga wani analyzin da zan ma zan dan faɗa ma wasu abubuwan wanda kai sai a lissafa a gani. Sun kai gudana a ɓangaren ɗakin mun kai mu sha biyu, sai abokiya zan mamun mu sun kai su takwas. Sannan akwai yaran yayana sun kai su tara. Akwai yay-yaran yayata su ma sun kai su bakwai. Sannan ƙanin babanmu shi ma akwai iyalanshi ina gani sun kai su goma sha biyar su ma da mata da maza. Sannan kuma ta fannin ƙanin babanmu wani shi ma, shi ma akwai iyalai da yawa. Saboda ina gani yana da yara da mata, matan shi guda biyu, yaran shi su goma sha takwas. To haka dai ga munan barkatai ba ni ban san iya adadimmu ba. Saboda gaskiya muna da yawa, banda kuma wanda ba a gidan su ke ba, wanda su suma suke nesa da mu. Ga su nan Tudun Wada, Hayi, Unguwar Rimi duka dai cikin garin Kaduna nan. Da kuma ace wajen Kaduna ma da wasu garuruwan ma gaskiya muna da dangi da yawa. Saboda in tsaya ina lissafo ma yawan danginmu gaskiya abu ne mai yawa. Saboda in na ce za a lissafa su ni ma kaina ban san iya adadin su ba. Balantana in ce ga iya adadin danginmu. Amma gaskiya muna da yawa sosai saboda duk inda kabi. In aka ce muna biki to ko ba mu gayyato wasu mutanen ma daga waje ba, iya mu na cikin gida mun isa muyi biki. Balantana kuma ace danginmu ma na waje sun zo, to ko ace mutan unguwa ba su zo ba, to Alhamdulillah zaga gidanmu a cike da jama'a. Saboda duka dangi ne, 'yan uwa ne. Da akwai yaran ƙanin baba kare duka, dai ke babanmu shine babba a cikinsu. To shi yasa zaga muna da yawa gaskiya sosai. Ban san iya adadin danginmu ba a gida.

Wani kayan marmari kaka fi so? To kayan marmarin da na fi so ba sa wuce irin tufa. Ina son tufa sosai saboda a koda yaushe na kan yi ƙoƙari na ga na siya tufa sannan sai kuma lemu. To ka ga da tufa da lemu na kan yi ƙoƙari na ga na siye su saboda gaskiya irin waɗannan kayayyakin na kan yi marmarinsu sosai. Na kan so na ga ina shinsu. Ka ga lemu, tufa gaskiya ina ƙoƙari na ga na siya saboda duk a cikin kayan marmari, kayan fruit gaskiya su ne nake siya. Dan su ne ma nake ce ma kayan marmari saboda a koda yaushe na kan yi ƙoƙari na ga ina son su saboda koda yaushe na kan yi marmarinsu tufa da lemu. Amma za ka ga ina cin ayaba da dai sauran su gwaiba su wannan amma gaskiya abin da na fi so shi ne tufa. Saboda tufa idan kana ci za ka ji wani daɗi, za ka ji wani sanyi a cikin ranka gashi shi ba za ka ji irin hayaniya. Bashi da in kana ci ba wani irin hayaniya. Sannan akwai kuma fiya. To wannan fiya ita ina ci amma kuma idan ina cin ta wani sa'in tana hawa min kai. Musamman ma idan na samu me mai saboda ita idan ka fiya cin ta ma za ka ji har hawan kai take yi. To shi ya sa da ina son ta amma kuma ba kamar irin tufa ba. Amma ka ga lemu, shi ma lemu ina son shan shi sosai saboda lemu yana ma magunguna sosai. Idan kana shan lemu za ka ga yana ƙara ma lafiya. Hau ta fata jikinka ma za ka ga tana yin walƙiya. To amma dai sauransu ayaba, sakara, su menene duk ina ci amma su in ban samu ba ma bani da damuwa. Amma ka ga su aful, na kan yi ƙoƙari na ga na samu gaskiya saboda duk yanda zan yi na kan yi ƙoƙari na ga ban yi kwanaki ba banci apple ba ko na sha lemu saboda su ɗin suna ɗebe mun kewa sosai. Ina son su sosai gaskiya. Shi ya sa koda yaushe nake ta amauli da su gaskiya.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? A'a, bana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Saboda ka ƙetare mutum lokacin da yake zaune ba shi da kyau. Amma wannan ba ɗabi'a bace mai kyau. Musamman ma idan aka ce wannan babba ne. To duk yanda za ka yi, in kana so ka ƙetara ka ga ya janye ƙafarshi sai ka yi. Kuma shi ma din in za ka nuna mai ya janye ƙafanshi, ba wai za ka nuna mai bane ta fishi ko ta wani abunnan ko ya cire ƙafarshi. A'a, nuna mai za ka yi kana so ka wuce. To shi kuma tunda babba ne sai ya ɗan janye sai ka wuce. Asali ma an nuna mana cewa duk wanda yake ƙetara ƙafan mutane to ba zai yi albarka ba. Sannan kuma akwai wanda suka ce duk wadda ya ƙetara mu su ƙafa, duk wani asirinsu da wani mene ne yana karyewa. To ni ban ɗauki dai wannan abun ba. Amma dai yana da kyau tarbiyyan mutum idan kaga mutum ya sa ƙafarshi akan hanya. Me yakon ka ƙetara ka sallaka? A'a sai ka mai magana sai ya janye tukunna sai ka ƙetare. Kaman mace ma, ai mace ba a so ma tarika tsallake tsallake. To ka ga idan aka ce mace tana tsallake tsallake to za a ce tana samun damuwa. To kuma duk abin da zai kawo damuwa ka ga ba akan mace ba ma. Inde zai kawo damuwa akan mace to akan namijin ma idan aka ci gaba da tafiya haka shi ma zai iya samun damuwa. Shi yasa na ke kokari naga duk abin da zan yi. Ban yi abin da wani zai samu damuwa ba ko ni ma na samu damuwa. Shi yasa na kewa kare naga duk abin da zan yi. Naga na kiyaye.

Nawa bokiti kuke da su a gida? To muna da bokiti kala-kala. Muna da bokiti sun kai guda takwas. Akwai na roba, akwai na ƙarfe, akwai wanda muka ajiye a waje, akwai kuma wanda muka ajiye su a ɗaki, akwai kuma wanda muka ajiye su a bayi. Sannan akwai wanda muke wanke da su, akwai kuma wanda iya girki kawai ake da su. To wanda muke amfani da su a bayi, su muna amfani da su ne wajen flushing. Akwai bokiti na roba, na fenti wanda muke amfani da shi. Akwai kuma bokiti bugun kamfani wanda muke amfani da shi. Sannan kuma akwai bokitin ƙarfe wanda shi ma muna amfani da shi. To abin da ya sa muke amfani da wannan bokatai saboda akwai wanki, akwai wanke wanke, akwai wanka sannan kuma akwai dafa abinci. Akwai wanda ake amfani da su wajen dafa abinci. Su kuma wanda ake amfani da su wajen dafa abinci ba za a yi amfani da su wajen wanke wanke ba ko wanki. To su kuma wanda ake amfani da su a bayi ba za a yi amfani da su wajen wanke wanke ko wanka ba ko wanki. Iyakacinsu wannan suna bayi ne. Iyakacinsu wannan flushing ne. Sannan kuma akwai wanda ake wanka da shi. Shi kuma wannan iya aikinsa ayi wanka. Ba za a yi wani aiki da shi ba sai dai a zuba ruwa a cikin shi a kai bayi ayi wanka. Idan aka yi wanka sai a bar shi a bayi. Sai lokacin kuma da za'a ƙara yin wanka sai a fito da shi. Shi kuma na wanki, iyakacinsu lokacin da za'a yi wanki ayi wanki da su. Idan aka gama sai a ɗauke su ayi gyara su a mai da su inda ya kamata a ajiye su. Bokiti guda takwas muke amfani da su.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa. Ina cin tafarnuwa a girki. Idan aka dafa abinci da tafarnuwa, na kan yi amfani da ita. Aka sari ma har shayi ma akan dafa da tafarnuwa. Kuma idan aka dafa mun tafarnuwa, ina amfani da ita. To da kwai wanda kuma zan ga haka. Nan masu suna dafa, suna tauna tafarnuwa amma ni bana tauna ta haka. Sai dai idan zan yi amfani da ita, na kan daddaka ta ko in sa a cikin zuma da citta na haɗa na yi amfani da ita. Ko kuma in zuba ta a cikin abinci sai an dafa da tafarnuwa sai na yi amfani da shi. Musamman ma idan ina mura ko ina tari to na kan yi amfani da tafarnuwa. Ita tafarnuwa tana yin maganin sanyi sosai. Ba zan taba manta wa ba ko lokacin da nake ƙarami, akwai wani haɗi da babanmu yake yi, zai daddaka tafarnuwa da citta da zuma a haɗa sai a riƙa bamu. To idan akayi wannan haɗin muna amfani da shi sosai. Sai ka ga duk wani mura da wani sanyi da yake damun mutum zai ga bama baya damun mu. Shi yasa har yanzu gashi nan za mu gan mu lafiya ƙalau. Saboda haɗin da baban mu yake yi shi ma yana ba mu, muna amfani da shi. Akwai tafarnuwa a ciki. Sannan kuma in za'a dafa abinci, ana sa tafarnuwa a ciki. Idan za'a dafa shayi, za'a dafa da tafarnuwa. Shi yasa duk wani abu tun ina yaro na saba da tafarnuwa. Shi yasa har yanzu bana ƙyamar tafarnuwa, ina amfani da ita sosai. Shi yasa ko abinci za'a dafa mun akan sa tafarnuwa. To imma ba a dafa ba, indai aka yanka ta a cikin abinci ta ɓoye a cikin abinci, inda dai ba zan tauna ta, ita zallan ta ba to na kan ci, na kan yi amfani da ita.

A wane wata aka haife ku? To an haife ni a watan Janairu. A watan Janairu aka haife ni, sannan kuma a watan Musulunci an haife ni a watan Sha'aban. A wannan watan aka haife ni saboda ba zan taɓa mantawa ba lokacin da ake lissafi ko takardar haihuwata da aka ɗauko a watan Janairu ne aka haife ni. Sannan an haife ni ranar Litinin. An haife ni ranar Litinin kuma watan January A wannan watan aka haife ni sannan kuma a watan Musulunci an haife ni ne a Sha'aban shima ranar Litinin. To amma ba zan iya tantance na Sha'aban ɗin nawa ga wata ba ne amma shi ne na Janairun, ashirin da uku ga watan Janairu yau nake birthday kenan. Yau ɗin nan ba, yau ne birthday ɗina gaskiya. Da ace kuma akwai wani abu da kuke ba wa mutum idan yana birthday to yau fa ya kamata ace an ban shi saboda yau ne birthday ɗina. Ashirin da uku ga watan Janairu yau nake cika wasu shekarun.

Ana iya yin iyo? Eh, ina iya yin iyo. Dan har sarkin iyo ma aka samun. Saboda in dai linkaya ne a ruwa, to gaskiya bana biyu na a wani fannin mu a wajen mu. Saboda nakan iya yin niso a cikin ruwa ma na ɗau mintina ban ɗago ba. Saboda idan muka je murtala square to kafin ma murtala square da mukan je habil a nan mu kan yi iyo mu shiga ruwa. Saboda duk ranar Lahadi mu kan je to kafin ma a fara irin na zuwa wannan wajen. To idan rafi ne ko rafi ya kawo ko hakanen ma dai mu kan je rafi muyi wanka. To tun daga wannan lokacin na san yadda zanyi na yi iyo. Shi ya sa har yanzu idan na shiga ruwa gwani ake ce min. Saboda na iya iyo sosai. Ina yin ruwa, ina shiga ruwa. To ka ga yanzu akwai murtala square, akwai wajaje dai daban daban gasunan idan kana so ka yi iyo. To amma dai yanzu tunda murtala square ne muka fi zuwa nan ne muke zuwa a yi iyo. Saboda a nan ne akwai ruwa tsaftatacce wanda zaka shiga ka yi iyo ba tare da ka samu wata damuwa ba. Amma lokacin da muke yara akwai rafi nan muka je muka koyi ruwa. Lokacin da muka girma kuma muke zuwa habil. To yanzu da aka tashi habil shi ne muke shiga cikin murtala square. A nan muke iyo, muke shiga ruwa, muke wanka. In de linkaya ne zan iya shiga ruwa na yi mintuna sama da goma ma ban taso ba kuma ina tafiya a cikin ruwa. Shi ya sa ake ce min sarkin ruwa a lokacin har ana cewa to ko ni ma dai ɗan ruwa ne.